Gaskiya ina iya wanke tufafina sau uku a sati. Saboda gujin datti da kuma lalacewar kaya, shiyasa nake wanke tufafina kowace kwana uku a mako.

Maganan gaskiya, ban da dabbar gida. Da ne muke da dabbar gida wajen kashi kashi huɗu. Idan ban manta ba, muna da tattabara, muna da kaza, muna da tolo tolo da kuma muna da eh mage. To gaskiya daga baya an zo an sace mage aka zo kuma tattabaran aka zo aka samu aka siyi. Sun yi rashin lafiya sai muka yanka. Kaji kuma da mana sayarwa ne muka ƙiwar. To shi ne su kuma mun sayar da su shekaran da ya wuce a zuwi.

Eh to, lokacin da nake son fara aiki shine da safe ko kuma da, da yamma. Saboda ban cika son aiki da rana ba. Da rana ya yi yawa sosai, yana iya jimawa mutum kuma yana iya sani irin rashin lafiya. Saboda haka na fi son aiki da safe ko kuma da yamma. Saboda da yamma akwai ɗan sanyi da kuma a rana ya sauka ya faɗi. To idan na fara aiki da yamma har zuwa dare to ba matsala da kuma haka da safe in na fara aiki zuwa rana sai in tashi da rana.